Na fi son shuɗin kallo gaskiya. Ina son shuɗin kallo. Shuɗin kallo yana da kyau a ido, sannan shuɗin kallo yana burge ni. Na fi son shuɗin kallo totali a rayuwana. Ina son shuɗin kallo a kaya, mota, takalmina. Ina sa shuɗin kallo kayan sawa, hulana ina kan sa shuɗin kallo. Shuɗin kallo ina matuƙar son shuɗin kallo.

Eh muna sa uniform a wurin aiki. Sakamakon uniform yana taimaka mana wajen ba sai mun ɓata kayan da muke sawa na yau da kullum ba. Yana taimaka mana, ya shi kaɗai zai ɓace mu wanke. Uniform yana da matuƙar amfani a wurin aikinmu saboda da uniform, da uniform kowa ke amfani a wajen aiki. Muna amfani da uniform a wajen aiki.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo gizo musamman idan naga kayan da nake so ba lallai na samo su a kasuwa ba. Nakan duba abun da nake so na siya a yanar gizo gizo. Siyan kaya a yanar gizo gizo ina siya gaskiya wasu lokutan sosai saboda ina idan ina son kayan ban samu a kasuwanni ba nakan siya a yanar gizo gizo.

Gaskiya, na fi son bikin ɗaurin aure. Bikin ɗaurin aure muna haduwa da yan family ne gabaɗaya. Ba kaman suna ba ka ko wani abu. Gaskiya biki, na fi jin daɗin biki saboda biki ana yin sha'aninnika masu ƙayatarwa, masu birgewa sosai gaskiya. Shiyasa na fi son bikin ɗaurin aure. Ina son bikin ɗaurin aure. Bikin ɗaurin aure ya fi ƙayatar da ni sosai, sosai. Sabida haka na fi son bikin ɗaurin aure.

Nakan goge bakina kullum da safe da rana daya ma nakan goge baki sau uku a rana. Ma idan na ci wani abu da ke canzawa bakina ƙamshi, shi ma nakan koma na goge baki. Nakan goge sau hudu sau uku nakan goge bakina sau uku ko sau huɗu ne kawai a rana.

Ina yin ƙoƙari don kiyaye lafiya na ta bangaren cin abinci marasa kyau. Nakan guje wannan fannin da kuma abubuwan da dai kusance ni zai jimin ciwo. Nakan ƙoƙari na guje wannan abubuwan da zai jimin ciwo da cin abubuwa marasa kyau. Dai ina ƙaurace ma waɗannan abubuwan da sa abin da zai jimin ciwo. Dai nakan ƙaurace masu bana cin abubuwa marasa kyau da re, da re kiyaye, da re sa, da re cutar da lafiya na.

A'a, gaskiya bana shan magani kullum sabida ina shan magani ne kawai idan na ji jikina wani gun bangaren namun ciwo ko bana jin daɗi. Ya ka banda lafiya nikan yi amfani da magani amma muddin lafiya ta kalau bana amfani da magani kullum. Sai dai idan ban jin daɗi banda lafiya nakan yi amfani da magani amma bana shan magani kullum.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Sa hannu a saƙonni. Ban fahimci wane kalan saƙonni kuke tambaya na ba gaskiya. Ban fahimci wannan question ɗin ba. Ban fahimci wane saƙonni kuke tambaya na a kai ba. Sa hannu a saƙonni ya danganta daga saƙonni kala da kala.

Eh ina hawa keke saboda na iya keke. Nakan hawa keke in je wuraren da nake so, wajen aiki, wajen abokanai na ziyara nakan hawa keke. Nakan hau keke idan naje exercise da safe nakan hau keke. Ina hawa keke, gaskiya na iya keke. Ina son keke a rayuwa na, ina hawa keke.

Dangantakana da makwabtana kaman family muke saboda dangantakar mu na dangantaka mai kyau tsakanina da makwabtana. Sauƙon lokacin nakan ziyarce su, sukan ziyarce ni. Inje gidan su na gida gaskiya mun shaƙu sosai dangantakar mu ta kasance kaman family ɗaya muke da makwabtana. Gaskiya makwabtana ina jin daɗin zama da su sosai.

Gaskiya ban cika sa takalma masu rufi ba? Na fi son takalma masu buɗaɗɗen sama. Bana son takalma masu rufi. Na fi amfani da slippers. Ina son amfani da slippers saboda yafi mun daɗin tafiya. Ba shi da nauyi. Bana son takalmi masu nauyi. Na fi son takalmi marasa nauyi irin su slippers saboda sun fi mun daɗin tafiya zuwa wajajen da nake so. Bana son ina shan wayala a wurin tafiya na. Na fi son takalma slippers marasa nauyi.

Ina amfani da wayana a rana da yawa saboda ko da yaushe yana yin kasuwancina wayana tana rike a hannuna. Ana juro min saƙonni. Gaskiya wayana tana riƙe ne a hannuna a ko wanne lokaci. In ina buƙatan ta, wayana tana a hannuna a ko wanne lokaci gaskiya. Ina amfani da wayana fiye da sau ɗari kan zance ma a rana gaskiya. Ina amfani da wayana sosai sosai.

A'a, ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Ban iya amfani da kwamfuta sosai ba. A kowane lokaci na fi amfani da wayar hannu. Ban cika amfani da kwamfutana ba, ban iya wa na ƙara shirye-shirye na kwamfuta ba. Gaskiya na fi amfani da wayar hannu ne kawai.

Kayayyakin ɗakin da na fi so a cikin ɗaki, gaskiya ni na fi amfani da kujeru, TV, system. A ɗakina na kan yi amfani da madubi, na kalle-kalle madubi sosai, na kan yi amf-- na fi ina son drawer da na ke sa kaya. Ina amfani da TV game a ɗakina. Sannan.

Gaskiya, na fusan kiɗe-kiɗe na Hausawa. Ina son al'adunmu sosai. Ina son yanayin kiɗe-kiɗen mu na nan Hausawa gaskiya. Kiɗe-kiɗen Hausawa yana da daɗi, yana da daɗin ji sosai, yana mun daɗin ji sosai. Kiɗe-kiɗen Hausa yana da daɗi gaskiya. Ina son, na fi son kiɗe-kiɗen Hausa fiye da kowanne kalan kiɗe-kiɗe.

Ban cika amfani da kwamfutana ba. Nakan yi amfani da ita wani lokaci, amma na fi amfani da wayar hannu ne kawai ba da kwamfuta ba. Na fi amfani da wayana ta ɓangaren kasuwanci na. Na fi tallace hajoji na ta ɓangaren waya. Ban cika amfani da kwamfuta ba gaskiya. Kwamfutana kusan a kowane lokaci tana ajiye ne kawai.

Eh ina shan madara gaskiya ina shan madara a cikin shayi ne kawai a cikin shayi na abin sha nakan sha madara sosai gaskiya ina son madara wani lokacin nakan sha madara hakanan ba tare da haɗin wani abin sha ba nakan sha madara hakanan madara tana da daɗin tasting tana min daɗi sosai nakan sha madara sosai ina shan madara.

Eh wasu lokutan nakan idan naga aikin da nake yi baze ishe ni ba zai in ƙarkiya rauni aikin da zan nemo na aikin da zan yi. Taɓangaren abokaina idan suna wani aikin, 'yan uwana zan je in taya su don in ƙaru da wani abin gaskiya. Ban cika zama haka nan ba aiki nakan ƙoƙari ina yin wani ayyukan a kowane lokaci.

Takardun aikina nakan ajiye su ne a wurin da nake. Na ware guraren da nake aje takardun aikina na musamman ta yanda bana son a samu wata matsala, tsabta ko ruwa ya taɓa su. Nakan ajiye su a wurin da yake a bushe inda ba za su samu lema ba ko wani yara zasu wasa da su. Nakan killace takardun aikina a waje mai tsaro, wajen da za su don kula da su sosai.

Eh, ina kallon inuwa na musamman idan ina tafiya da rana. Nakan kalli inuwa na lokacin ina tunke inda take bibiya na. Gaskiya nakan ji nake man ƙaramin yaro idan ina kallon inuwa na lokacin da ina ƙarami. Ina taka inuwa na, ina bin ta, muna wasanni guje-guje da inuwa na. Gaskatin ina ƙarami ina kallon inuwa na.

A duk ƙarshen mako ina zuwa guri na musamman da nake wasanni. Ina wasan takalmin taya ne duk sati. Duk ƙarshen mako nakan je wani kan ziyarci guri muna haɗuwa a duk sati ƙarshen mako. Muna wasa tare da abokanai na, unguwa na duka muna jin daɗin haɗuwan da muke a duk ƙarshen mako a gurin wasanni. Hawa takalmin taya gaskiya ina jin daɗin wannan abin sosai.

Ina cin abincin rana da misalin karfe ɗaya zuwa biyu. Nakan ci abincin rana a wannan lokacin, saboda wannan lokaci ne nake tsaida aikina nake zuwa don cin abincin rana. Wannan lokuta ne na cin abincin rana na daman musamman. Bana wuce ɗaya zuwa biyu lokacin cin abincin rana na ke nan.

Eh, ina son karanta littattafai musamman a lokutan da nake zaune shiruba, abin gidan nakan zauna ina karanta littattafai na barkwanci. Littattafan da nake so nakan tsaya da nakan karanta su gaskiya. Ni mutum ne mai son karanta littattafai. Ina karanta littattafai da yawa. Ina karanta littattafai ma da yawa. Ina son karanta littattafai.

Ina fusan launi blue. Ina son amfani da launin blue musamman a kayan da nake sakawa, wando ko riga nakan yi amfani da shu- da blue, nakan yi amfani da shuɗin colour ko jakan baya na da nake amfani da ita, nakan sa shuɗin colour. Gaskiya takalmi na ma nakan sa mai shuɗin kallo. Mota mashin duka keke ina duka ina amfani da shuɗin kallo. Hatta fentin ɗakina ma shuɗin clour ne, globe shuɗin colour. Ina son shuɗin kallo sosai.

An haife ni a watan Oktoba. An haife mu a watan Oktoba. Ina jin daɗin da aka haife ni a watan Oktoba. Ina amfani da watan Oktoba ne a takardun haihuwa na. A watan Oktoba aka haife ni. An haife ni a watan Oktoba.

Ina son in ziyarci Spain, Barcelona gaskiya yanayin gari yana ƙasar tana matuƙar burge ni. Ina son Spain; Barcelona gaskiya ina son in ziyarci Barcelona. Ina son Spain Barcelona. Nafison ina ziyarci, in ziyarci Spain; Barcelona. Ina son Spain.

Eh, ni kan yi amfani da katin kasuwanci saboda ya danganta daga inda muke muna amfani da katin kasuwanci. Idan baka da katin kasuwanci ana tsaida maka harkokin kasuwancin ka. Don haka dole ka buƙaci katin kasuwanci idan kana son ka yi kasuwanci a nan inda muke. Don haka muna amfani da katin kasuwanci.

Na fi son yin amfani da fanka fiye da AC. Gaskiya na fi son fanka, saboda AC yana samin sanyi sosai a jikina. Ba na jin daɗin yadda sanyin AC ke shiga jikina. Na fi son yin amfani da fanka. Fanka ina jin daɗin yadda nake kwanciya da fanka. Na fi son fanka akan AC.

Ina magance koke-koke ta hanyar da aka kawo mun koke-koken musamman ƙara ne ko ta ɓangaren aiki, ta ɓangaren ƙan'nina idan suna rigingimu suna kawo mun ƙarar da shi ina na koke-koke nakan hukunta mara, mara, mara gaskiya a gurin aiki mahaka nakan hukunta mara gaskiya in nuna mashi kuskuren shi kuma kada ya sake aikata wannan ƙarar babu kyau.

Eh ina taimakawa mutane musamman masu neman taimako. Idan ina da hali kamar wanda na fi shi hali naga yana cikin, yana cikin yanayin neman taimako nakan taimaka mashi da iya abin da zan iya. Gaskiya nakan taimakawa marasa ƙarfi sosai. Ina taimakon mutane ta kowane fanni, ta ɓangaren ƙarfi na ko ta ɓangaren dukiya na nakan taimakawa mutane.

A kowane lokaci na kan kasance ina tare da wayana in ba dai ko ina bacci ba ko wani abu. Amma ni wayana a koyaushe tana tare dani. Wayana shine business dina. Nakan yi amfani da wayana a kowane lokaci indai ba ina wani uzerin na musamman ba. Amma na kan yi amfani da wayana a kowane lokaci. Wayana tana da matukar muhimmanci a tare dani.

Na fi son zama a kujera fiye da tabarma saboda idan zan zauna a tabarma lokacin tabarma takan sa ni in kwanta ne in kama barci. Don haka bana zama a tabarma, na kan zauna ne a kan kujera. Na fi jin daɗin akan zama, na fi jin daɗin zama a kujera fiye da tabarma. Bana amfani da tabarma wajen zama, na fi amfani da kujera.

Eh, na kan rubuta kashe kuɗin aiki saboda idan ba na lissafi a kan kashe kuɗaɗen aiki, wasu lokutan kana katun kaska don riban ka. Haka na kan tsaya a tsara inda na ke kashe kashe kuɗaɗena a wajen aiki. Wannan rubutun yana taimakawa haɓaka kasuwanci na gaskiya. Na kan yi rubutu a kan gandun kuɗin kashe kuɗin aiki.

Eh sosai, na kanyi aiki sosai bayan lokaci lokaci. Ina yin aikace aikacen da ya shafe ni. Gaskiya ban cika zama, ah yanayin da ba na aiki ba in dai ba lokacin hutu ba. Nakan kasance a kowane lokaci ina aiki bayan lokaci. Na kanyi aiki sosai bayan lokaci. Ina yin aiki bayan lokaci.

Yaya sa hannu na ka yake? Eh, sa hannu na nakan fara rubuta haruffan sunana. Idan na rubuta haruffan sunana ƙarshe sai in ja layin in kashe sunan sannan sai in dawo in yi koma akai. Haka nake yin sa hannu na.

Eh, ina jin kukan zakara da safe saboda zakara ina shi ke tada ni ma da safe. Ina yin kiwon zakaru a kusa da ɗakina. To da safe suna tada ni ma da safe suna yin kukan zakara. Zakara na kuka da safe idan na tashi. Nakan cewa kukan zakara na yana kuka. Ina kiwon zakaru.

Idan na tashi da safe nakan fara zuwa in wanke baki. Idan na wanke baki nakan tashi in zo in sha ruwa, in zo in motsa jiki, in yi push up, in motsa jiki sannan sai in dawo in yi wanka. Idan na yi wanka na wanke baki sai na zo na yi karin safe. Idan na tashi da safe ina yin wannan abun kullum da safe.

Idan ina son nishaɗi nakan je ƙwallo, nakan buga wasanni. Wasanni suna kan sa ni nishaɗi sosai. Ko in buga game ta wayana, nakan-- ina son yin ƙulla sosai. Ƙulla ta fi sa ni nishaɗi buga ƙwallon ƙafa. Ina motsa jiki kuma sannan ina nishaɗi sosai a idan ina buga ƙwallon ƙafa. Na fi son nishaɗin ina buga ƙwallon ƙafa.

A'a, ba na zama da kan gwiwa. Ina zama a kan gwiwa ne idan ina motsa jiki wani lokacin. Idan ina motsa jiki, na kanyi amfani da gwiwana in duka saboda ƙarin exercise. Amma in dai a gurin zama ne, zama da gwiwa baya mun daɗi. Nakan ji zafi a gwiwana sosai. Ina zama ne da gwiwa kawai idan ina exercise.

Ina kiyaye kalman sirri ne ta hanyar faɗa ma wanda zai je ya tona kalman sirrin. Bana gaya ma wanda kalman sirrin ba ta shafi shi ba. Ina gaya ma wanda kalman sirrin nasan cewa iya daga ni sai shi ne ba da ta fita ba. Ina yi kiyaye wannan bana gaya ma wani can da zai je ya tona kalman sirri a waje.

Sakamakon wayana ko wane lokaci tana tare da ni. Ban cika caje wayana da rana ba. Na fi caje wayana ne idan zan yi bacci. Ya kasance idan zan kwanta bacci nakan caje wayana. In sata a caje kan sanda tashi zai kasance wayana ta riga ta cika. Nakan caje wayana ne kawai idan zan kwanta bacci.

Eh muna yin amfani da wutar ice ta ɓangaren dafa ruwan zafi, ruwan wanka ko kuma mu yi dafa abinci. Muna amfani da wutar ice ta ɓangaren dafa abinci da dafa ruwan wanka. Muna amfani da wutan ice sosai ta ɓangaren jin ɗumi da sauran abubuwan amfanin rayuwa.

Nakan tofa da miyau wurin da ruwa ke wucewa kamar hanyar bayan gida ko wurin da kwata suke zama. Insa in tofar da miyau a wurin inda ruwa zai wuce dashi bana tofa damewa a inda jikin ɗaki ke kwana. Nafi tofar da miyau a waje inda ruwa yake wucewa. Wannan shine.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, nakan bin ƙa'idojin aiki saboda bin ƙa'idojin aiki yana da matuƙar amfani. Idan ka guje ma bin ƙa'idojin aiki, yana da haɗari sosai don haka dukan bin ƙa'idojin aiki ta yadda aiki na zai kammala da kyau. Eh gaskiya, ina bin ƙa'idojin aiki sosai sosai.

Kana kunna tsaran bature? Kana kunna tsaran bature? Eh, nakan kunna tsaran bature saboda yana da amfani sosai tunda har na sayi shi. Kaga ko mai zai hana ni kunna shi. Ina kunna tsaran bature sosai. Eh, ina kunna tsaran bature.

Wayar kana cika ajiya? Wayar kana cika ajiya? Eh, naka ajiye muhimman abubuwa a note na wayana. Nakan ajiye abubuwa da yawa a cikin wayana. Eh, ina ajiya a wayana sosai. A kan lokaci ina ajiye abubuwa. Eh, ina ajiye abubuwa a wayana.

Wane apps kake amfani da shi don saƙonni? Nakan yi amfani da apps da nake amfani, apps da nake amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. Ina amfani da WhatsApp, TikTok, Facebook, Telegram, X and etc. Ina kan amfani da apps da yawa da dama, amma na fi yin amfani da WhatsApp don, ƙarin don tura saƙonni.

Yaya kake son daffa ƙwai? Eh, ni lokacin da kan ci daffa ƙwai amma ƙwan da na fi so shine ƙwai soyayye. Nakan soya ƙwai da albasa, sannan kuma in samai tarugu. Ina son ƙwai ya soyu sosai da sosai. Nakan soya ƙwan nawa ya soyu sosai. Na fi son ƙwan da ya soyu sosai.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, ina karatu kafin na kwanta. Nakan karanta littattafai da dama. Eh, ina yin karatu sosai kafin na kwanta. Nakan yi karatu a rana kafin na kwanta. Duk a za'in da na zo bacci, nakan karanta littattafai. Ina karatu kafin na kwanta.

Aikin da nake yi, yaya kake inganta aikinku? Ya danganta ga yadda aikin ya zomin. Ina kokari na inganta aikina ta yanda zai birge abokan cinikayya. Ina kan yi kokari in inganta abu, ina kan yi kokari in inganta ayyukana ta yadda kowa zai yi farin ciki, kowa zai so. Abin da yake birge ni shine nake aikatawa. Na kan yi kokari in inganta aikina sosai.

Kana yin harsashi lokacin barci? Kana yin harsashi lokacin barci? Eh, ina yin harsashi na tunani wani lokaci kafin na kwanta. Haka na sa na kan daɗe kafin in yi barci saboda yin harsashi lokacin barci. Eh, ina yin harsashi lokacin barci.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, a duk inda muke zama mukan sanya mai fanka. A ɗaki ne, falo, gurin shaƙatawa muna amfani da fanka saboda iska. Eh, muna amfani da fanka a cikin kurfin ɗakunanmu muna amfani da fanka. Munfi amfani da fanka a rufin ɗakunanmu. Muna amfani da fanka a rufin ɗaki.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps. Musamman idan ina da so in yi wani abu akan lokaci, nakan sa sanarwar apps domin ya tuna tar da ni in yi aikin da nake so nayi akan lokacin in ba na so aikin ya wuce. Eh, ina kunna sanarwar apps, ina kunnawa sosai sosai.

Ko da yaushe ina, mene ne kake son canzawa a gurin aiki? Ko da yaushe ina son sabannin abubuwa. Don haka nake ƙoƙari nakan canza abubuwa da dama a gurin aiki. Da abin da na ga na gaji da shi, na kan yi ƙoƙari in canza wani saboda canza sabon wani abu yana ƙara buɗa wa mutum ƙwaƙwalwa. Eh, ina son canza wuraren aiki akai akai.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da safe saboda da safe na kan tashi na motsa jikina yadda ya kamata. Nakan fi motsa jiki ne da safe. Na fi jin kuzarin jikina da safe. Ina jin kuzarin jikina ne da safe ba da yamma ba. Na fi jin kuzarin jikina da safe.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum sai na kunna hasken glob ɗin ɗakina saboda ban cika barin, bana barin ƙofar ɗakina a buɗe. Ina barin ƙofar ɗakina ne a buɗe. A kowane lokaci ƙofar ɗakina tana nan a kulle. Ina barin ƙofar ɗakina ne a kulle ba a buɗe ba. Ina barin ƙofar ɗakina ne a kulle.

Kana fatan samun cinyewa? Kana fatan samun cinyewa? Eh, ina fatan samun cinye komai da komai. Komai da komai da nake so ina samun fatan samun cinyewa. Ina son in cika burika na. Ina fatan samun cinye komai da komai da nake wa buri a rayuwa na. Ina son in cinye komai da komai. Ina ma kaina fatan samun cinyewa.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ya danganta ga yanayin gurin da ranaje. Idan zan tafi guri mai nisa, nakan yi amfani da mota ko mashin. Idan gurin bi da nisa nakan hau keke in je gurin da bai da nisa saboda yana ƙara mun exercise. Ina amfani da mota domin zuwa waje mai nisa ko mashin. Idan gurin bai da nisa nakan taka ƙafana ko na hau keke.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim. Idan na haska fim, za a haska fim ɗin da nake so. Nakan ziyarci gidan fim domin na kalla fim ɗin da nake so. Ina kallon fim, fina-finai sosai. Musamman fim da yake burge ni, nakan zuwa gidan fim na kalla. Eh, ina zuwa gidan fim. Ina zuwa gidan fim na kalla fim.

Yaya kake tafe? Yaya kake tafe? Ina tafe lafiya ƙalau ne ke. Ina tafe lafiya lau, lafiya lau ne ke tafe. Ina tafe lafiya lau, lafiya ƙalau ne ke. Ina tafiya normal yanda kowa ke tafiya lafiya lau. Ba ni da wata matsala. Ina tafe lafiya ƙalau, lafiya ƙalau ne ke tafe.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Idan ya kasance babu wutar lantarki, nakan kunna fitila ko in kunna kyandil, ko in ɗauko wayana in kunna fitilar wayana in haska abin da nake cika ba da aiki, ko in tada janereto in kunna shi domin in ga haske. Idan babu wutar lantarki nakan kunna fitila ko kyandil ko in tada janereto.

Sau nawa kake share gida? Sau nawa kake share gida? Ya danganta ga yanayin yanda da gidan, yai datti. Nakan share gida da safe da rana da yamma ne kawai gaskiya. Na fi share gida sau uku. Sau uku nake share gida a rana, sau uku nake share gida a rana da safe da yamma, eh da safe da rana da yamma nake share gida.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Kana sabunta shiryen-shiryen kwamfuta? Eh, idan na gaji ga wannan tsarin nakan zauna in sabunta wa ni. Eh, nakan sabunta shirye-shiryen kwamfutana saboda ina son abubuwan da suke caccanza lokata. Ina caccanza abubuwana lokaci lokaci. Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yaya kake magance damuwa a aiki? Idan na samu, idan ina cikin damuwa a aiki, na kan sama ma kaina lokacin hutu, in samu break, gara in zauna in natsu domin bana son yawan damuwa a kaina. Na kan zauna in natsu in sauke wa kaina damuwa ko in ɗauko wayana in shiga game ko in kalla TV na kan sauke ba kaina damuwa.

Kana sanya tabarau? Kana sanya tabarau? Eh, na kan sanya tabarau wani lokacin. Wani lokacin na kan sanya tabarau ne da rana. Bana sanya tabarau da daddare. Ina fi sanya tabarau da rana. Eh, ina sanya tabarau da rana kawai dan gayu. Ina sa tabarau ne kawai dangayu. Eh, ina sanya tabarau.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zuwa nakan samu guri na fake domin bana son ruwa ya jiƙani. Don ruwa ya jiƙani nakan kamu da mura, don haka idan ruwa ya taho nakan yi ƙoƙari na samu guri na fake har ruwan ya ɗauke. Nakan fake idan ruwa yana zuwa, nakan samu guri na fake.

Wane abinci kake sa ka ji daɗi? Eh, nakan so idan ina son in ci abinci mai daɗi, na kan ci abinci da yake da nama. Ina son abincin da yake da nama yakan sa ni inji daɗi sosai. Shinkafa da nama ina son abinci da nama. Cin abinci da nama yakan sa in ji daɗi sosai. Ina son abinci da nama.

Wanne yanayin ɗaki kake finso? Ina son ɗakina ya kasance da girma sannan kuma ina son ɗakin ya kasance da colour mai kyau. Ina son ɗakina ya kasance da kallo mai haske. Ina so ma ɗakina gulof mai haske. Ina son ɗaki da girma kuma sannan ɗakin ya kasance yana da haske sosai. Ina son ɗaki mai girma kuma sannan ɗakin ya kasance yana da haske sosai.

Yaya kake yanke shawara aiki? Yanke shawara aiki wani lokacin nakan zauna nayi tunani da kyau ta yanda bana son matsala ko kuma in samu abokan aikina in tambaye su shawarwari saboda yanda aikin zai tafi mana da kyau. Nakan tambayi abokan aiki shawarwari ta yanda aiki zai tafi da kyau ko in zauna in yi tunani da kyau ta yanda zan warware aikina da kyau.

Yaya kake karɓar baƙo? Nakan karɓi baƙo na da mahimmanci. Nakan tsaya inmai tarba ta musamman. Zan tarbi baƙo na in bashi abinci, in bashi ruwan sha. Nakan siya ma baƙo na lemon da zai sha ya jidaɗi. In bashi ababen marmari kamar su lemu, gwanda, kankana, ayaba. Nakan tarbe shi da waɗannan abubuwan. Nakan tarbe baƙo na da abinci.

Kana amfani da sauro net? Eh, nakan yi amfani da sauro net saboda idan na saka maganin, maganin, maganin sauro basa, basa amfani, basa mutuwa. Don haka nakan yi amfani da sauro not. Ina, ina amfani da sauro net saboda gujin cizon sauro. Idan na yi amfani da sauro net yana maganin cizon sauro. Don haka ina amfani da sauro net.

Yaya kake neman izinin hutu? Musamman idan na san, ina san zan yi wani abu akan lokacin, to tun kafin lokacin zan nema izinin hutu lokaci kaza yanda ko da lokacin ya zo in sani cewa an hana ni ko ba, ko ba a bani dama ba. Don haka nakan nema izinin hutu ne da wuri tun kafin lokacin ya zo, nakan nema izinin hutu tun kafin lokacin ya zo.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta sosai a kowane lokaci. Na kan yi amfani da kwamfuta. Ina son yin amfani da kwamfuta. Dan shi yasa nake amfani da kwam-- ina da kwamfuta. Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta. Eh, ina amfani da kwamfuta.

Kana kwana a ciki? Kwana a cikin me? Ɗaki ko me? Kana kwana a ciki? Eh nakan kwana a cikin ɗaki. Bana kwana a waje. Ko da yaushe nakan kwana ne a cikin ɗaki ba a waje ba. Eh ina kwana a ciki. A cikin ɗakina nake kwana. Ban taɓa kwana ba ne a waje ba. Na fi son in kwana a ciki. Bana kwana a waje. Eh ina kwana a cikin ɗakina.

Me kake ji ranar biyar albashi? Eh, gaskiya ranar biyar albashi ne rana ce ta musamman. Saboda haka ranar biyan albashi rana ce ta musamman. Ina jin daɗin ranar karɓan albashina saboda ina jin daɗin kuɗina ne kawai idan an riga an turo min suru. Ina jin daɗin karɓan albashi na. Kuɗin albashi yana da daɗi. Ranar karɓan albashi ranar farin ciki ne. Ina kasancewa ranar cikin farin ciki da annashuwa.

Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Ina yin bacci kawai da daddare. Na fi yin bacci da daddare. Da daddare nike yin bacci kullum ba da rana ba. Saboda bacci da daddare ya fi mun dadi. Da rana nike ayyukana. Saboda haka nafi yin bacci da daddare. Ina kwana kullum da daddare. Ina kwana ne kullum da daddare.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abincinmu da mutane. Na fi son in raba abincinmu da mutane. Ina raba abincinmu da mutane sosai. Ina cin abinci sosai tare da mutanen mu. Saman a gurin aiki muka raba abinci sosai da mutane. Muka raba abinci da mutane.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda gudun kada ruwa ya jiƙani. Bana son ruwa yana jiƙani. Ina riƙe lema ne lokacin damina saboda bana son ruwa yana jiƙani. Ina riƙe lema lokacin damina. Eh tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa.

Ina son ice cream mai biscuit. Na fi son ice cream mai biscuit mai sanyi da biscuit ɗin ƙanƙara. Ina son ice cream mai dasƙararan ƙanƙara mai haɗe da biscuit. Na fi son ice cream mai biscuit. Ina son ice cream mai biscuit mai danƙararen ƙanƙara. Yana min daɗi sosai. Na fi son ice cream mai biscuit mai da ƙarar ƙanƙara.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Ina shan ruwa aƙalla roba huɗu zuwa biyar a kullum. Ya danganta ga yanda nake jin ƙishin a ranar. Amma nakan sha ruwa roba biyar zuwa shida a kullum. Ina shan ruwa roba shida ne a kullum. Ina shan ruwa roba shida a kullum.

Na fi son ina bada kyautar kayan sawa, ina bada kyautar tufafi. Na fi son in bada kyautar tufafi ko takalmi. Ina son in bada kyauta na tufafi ko takalmi. Mutum yana jin daɗin kyautar sosai. Dan na bada kyautan kaya, tufafi ko takalmi, mutum yakan nuna min farin cikinsa. Dan haka na fi son in bada kyautar kaya, tufafi ko takalmi.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci, ina dafa abinci sosai a rana. Na iya dafa abinci, ina dafa abinci. Eh ina iya dafa abinci. Na iya dafa abinci kala da kala. Ina jin daɗin girki. Wani lokacin ma in bani nayi girki ba, ba ina jin daɗi. Na iya dafa abinci. Ina jin daɗin dafa abinci, ina iya dafa abinci.

Ina yin amfani da sabulu mai kyau mai gyaran jiki. Nafi amfani da sabulun gyaran jiki. Ina son jiki na kasance stronger. Ina amfani da sabulu medical soap. Na fi amfani da medical soap. Ina amfani da sabulu ne mai kyau wanda ke gyaran jiki. Na fi son sabulu. Ina amfani da medical soap.

Na fi son abincin gargajiya. Abincin gargajiyan da na fi so shine danwake. Ina son danwake da mai da yaji. Gaskiya ina son danwake, musamman danwaken da aka sa mashi manja. Ina jin daɗin wannan abincin. Na fi son abinci danwake da mai da manja. Ina jin daɗin danwake. Na fi son abincin gargajiya danwake. Abincin da na fi so na gargajiya shine danwake.

Wanne apps kake amfani da su sau da yawa? Ina amfani da games, ina amfani da apps na games. Ina buga game gamai da yawa a rana. Da haka ina amfani da apps na game da apps da nake sada zumunta, ina sada zumunta. Ina amfani da apps na tura saƙonni. Ina amfani da apps na games. Ina yin games sosai da kuma tura saƙonni na application.

Kana yin kiran bidiyo? A'a, gaskiya ban taɓa yin kiran bibiyo ba saboda ba shi da kyau. Kiran bidiyo bai da amfani a gare ni. Ban taɓa ma wani kiran bidiyo ba. Bana yin kiran bidiyo. Asokarin an baci ka yinwa bana fin chat shi ya sa ma bana yin wayan bibiyo.

Ina siyan kaya a yanar gizo gizo? Eh, nakan siya kaya a yanar gizo gizo musamman idan ina son kaya nakan siya a yanar gizo gizo. Kayan da na san baran samu a kasuwan ni ba, nakan biya su na siya su a yanar gizo gizo. Eh tabbas ina siyan kaya ne a yanar gizo gizo, nakan siya kaya a yanar gizo gizo.

Kana iya bada barkwanci? Eh, ni mutum ne mai son barkwanci. Ina kasancewa cikin fara'a kodayaushe. Lallai ina son barkwanci. Nakan kasance a cikin barkwanci koyaushe. Ina son bada barkwanci sosai gaskiya. Idan na bada barkwanci a kan yi dariya, ni ma kai na nakan ji daɗi. Eh, gaskiya ina iya bada barkwanci. Eh, ina iya bada barkwanci.

Wane lokaci na rana ka fi so? Lokacin rana, lokacin rana da na fi so ina son Friday gaskiya ina jin daɗin ranar Friday. Ranar Friday ranar Juma'a ina zuwa masallaci ina jin daɗin ranar Friday gaskiya. Ina son ranar Friday, ranar Friday. Hello Friday. Na fi son ranar Juma'a.

Waɗanne kafofin yaɗa labarai kake amfani da su? Ina amfani da kafofin yaɗa labaran ƙwallon ƙafa da kuma waɗann kafofin yaɗa labarai na BBC. Nakan yi amfani da su biyu ne kawai, daga labaran ƙwallon ƙafa sai labaran BBC. Ina sadar da BBC sosai. Na fi sauraren BBC.

Yaya kake gaishe wa mutane? Ina gaishe da mutane gaskiya. Nakan ji daɗi idan na gaishe da mutane. Idan muka hadu da mutane nakan tsugunna ƙasa in gaishe da babba. Indai mutum ya girme ni nakan bashi girmanshi ko yaya nakan tsugunna in gaishe da mutum. Ina, ina tsugunnawa ne in gaishe da mutum. Nakan tsugunna in gaishe da mutane.

Wane kalar tufafi kake fin so? Ina son tufafi wando da riga jeans gaskiya nafi jindaɗi na fi sake ba. Ina son in saka tufafi wando da riga jeans gaskiya. Ina son wando mai roba sosai. Ban cika son wandon da yake da ƙarfi ba. Na fi son wando mai laushi mai roba sosai gaskiya. Ina son wandon roba da ƙaramar riga T-shirt.

Kana fin son kayan zaƙi ko gishiri? Eh, a zahiri abinci mai gishiri shine abinci, amma ina sha'awan kayan zaƙi gaskiya. A kowane lokaci ina kasantuwa, ina kasantuwa da abin sha mai zaƙi. Ina son abin sha mai zaƙi saboda shan abin sha mai zaƙi yana bin daɗi sosai musamman idan ina kan harkokina ina shan abin sha mai zaƙi.

Menene burin ku a aiki? Mene ne aiki? Burin mu a aiki shine muga mun kammala shi. Ina son idan ina aiki inga na kammala shi domin in samu hutu. Kuma sannan a aikina ina son ina samun cigaba a aikina. Kullum ina samun gogewa ne a aikina. Ina so in dinga samun cigaba. Ina samun cigaba ne a aikina sosai.

Wacce rana ce mafi kyau a sabon mako? Na san ranar sati. Ranar sati gaskiya na fi son ranar sati. Ranar sati nakan ziyarci ranar hutu ne. Ranar sati yin haka nafi son ranar sati. Ina zaiwa ziyara ci aceace ina zuwa inda nake so ne a ranar sati. Ranar sati rana mafi kyau a mako.

Wanne irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh, na kan amfani da tsintsiyar laushi. Na fi son amfani da tsintsiyar laushi. Gaskiya zahiri, na fi yin amfani da tsintsiyar laushi. Eh, tsintsiyar laushi tana da daɗin aiki sosai, tana share ɗaki da kyau yadda ya kamata. Saboda haka gaskiya shiyasa, na fi son inyi amfani da tsintsiyar laushi. Eh, na fi yin amfani da tsintsiyar laushi.

Wane irin nama kake finso? Eh, a zahiri ina son cin abinci da nama. Ina fi so in ci abinci ya kasance da nama. Ina yin amfani da naman rago. Na fi son in ci abinci da naman rago. Ina son yin amfani da naman rago ko naman saniya gaskiya. Na fi son yin amfani da naman babban dabba. Ina son yin amfani da naman rago. Na fi son amfani da naman rago.

Dangantakar mu da makwabta, eh dangantaka ce mai kyau. Tsakanina da makwabtana suna jin daɗin tarayya da ni, ina jin daɗin tarayya da su. Sometimes nakan ziyarce su, su ma sukan ziyarce ni. Zama da makwabtana da gaskiya yana yi min daɗi sosai don zama da su akwai, suna samun farin ciki sosai da walwala.

Kana tafiya lokacin kasuwanci? Tafiya, eh nakan yi tafiye-tafiye lokacin kasuwanci domin tallata kasuwancina. A kai a kai dan haka nakan yi tafiya lokaci lokaci, in dai lokacin kasuwanci yayi nakan yi tafiya domin na tallata kayana. Eh tabbas ina yin tafiya lokacin kasuwanci. Eh ina yin tafiya lokacin kasuwanci.

Wanne kalami kake finso? Kalamin da na fi so, kalaman soyayya. Ina matukar jin daɗi a kalaman soyayya. Da kalaman soyayya da kalaman barkwanci, ina jin daɗin kalaman barkwanci. Gaskiya ina jin daɗi kalaman barkwanci. A zahiri na fi jin daɗi a kalaman barkwanci. Ina son kalaman barkwanci.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Jakar mu ta kuɗi, nikan yi amfani da launin jaka baƙa ta baya. Na fi son jakar baya. Ina amfani da jakar baya don sabo kuɗi na. Ina yin amfani da launin jaka baƙa domin mu zuba kuɗi. Na kan yi amfani da baƙar launi. Ina yin amfani da launin jaka baƙa.

Kana fin son hawan takalmi ko lift? Kana fin son ta matakala ko lift? A, na fi son in hau matakala saboda hawan matakala mutum yana ƙara exercise sosai. Ina jin daɗin hawa matakala idan ba na sauri. Amma idan ina sauri, nakan hawa lift. Ina jin daɗin hawa lift. Lift yana rage mutum aiki. Lift akwai daɗi. Na fi son hawa lift.

Kana raba ayuka ga wasu? Eh, nakan raba ayukana ga wasu musamman idan ayukan suka fi ƙarfi na. Nakan gayyaci abokan aikina gasu tayani ga wasu ayyukan domin inyi sauri in kammala. Tabbas ina neman abokan aikina da su taya ni ko abokanaina. Nakan gayyaci abokaina da su taya ni aiki. Eh, ina, ina, ina, ina, ina gayyatar wasu domin su taya ni aiki.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo musamman a lokacin da nake fin sha'awa. Eh, nakan saurari rediyo. Nakan tsaya in saurari rediyo sosai. Eh, lallai ina kan saurari rediyo a lokacin da ake soya wasu shirye shirye. Nakan tsaya in saurari shirye shirye da yawa a rediyo.

Kana sa uniform a gurin aiki? Eh, ina sa uniform a gurin aiki. Sa uniform a gurin aiki yana da matuƙar amfani. Saboda haka na kan yi amfani da uniform a gurin aiki. Eh tabbas ina yin amfani da uniform a gurin aiki a kan lokaci. Ina yin amfani da uniform a gurin aiki saboda yin amfani da uniform a gurin aiki na taimakawa ma kayan da kake sawa na yau da kullum karsu baci. Na kan yi amfani da uniform a gurin aiki.

Kana kunna kendir a gida? Eh, nakan kunna kendir a gida wani lokaci musamman idan an ɗauke wuta. Nakan yi amfani da kendir idan an ɗauke wuta. Eh, ina kunna kendir a gida musamman idan an ɗauke wuta. Nakan yi amfani da kendir. Eh ina yin amfani da kendir. Nakan yi amfani da kindle idan an ɗauke wuta lallai.

Yaya kuke sadarwa a gurin aiki? Mukan sadar da gurin aiki ta ɓangaren amfani da WhatsApp ko mu aika Massanja yaje isar mana da saƙon mu. Mukan yi amfani da waya, mukan yi amfani da wayoyin mu domin isar da saƙon mu. Mukan yi amfani da wayoyin hannu domin isar da saƙon aiki.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Ina tuna na abubuwan ƙuruciya da na yi lokacin da ina ƙarami. Na kan tuntuna wani abun da kan sa ni nishaɗi. Ina tuna lokacin da nake gara ta ya wasanni, na kan tuna lokacin da nake wasanni. Gaskiya, na ji daɗin wasa lokacin da ina yaro. Idan ina yaro, ina tuna wasannin da nake yi lokacin da ina yaro.

Yaushe kake cin abinci? Na kanci abinci ne da misalin karfe ɗaya zuwa biyu na rana. Na fi jin daɗin yin amfani da cin abinci da wannan lokacin. Misalin karfe biyu na rana, ina cin abinci ne. Misalin karfe biyu zuwa ɗaya na rana, ina jin daɗin yadda nake cin abinci. Ina cin abinci karfe biyu na rana.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh tabbas ina iya gabatar da rahoto. Ina gabatar da rahoto sosai akan lokaci. Nakan gabatar da rahotonni. Ina jin daɗin yadda na iya gabatar da rahoto. Ina gabatar da rahoto. Ina iya gabatar da rahoto ta hanyar amfani da wayar hannu ta bangaren apps na tura saƙonni. Ina iya gabatar da rahoto.

Wanne irin waya kake amfani da ita? Ina yin amfani da smartphone. Ina amfani da waya smart. Ina amfani da waya kirar Android. Ina jin daɗin amfani da waya irar Android. Ina amfani da waya Android ne. Ina yin amfani da waya Android. Nafi jin daɗin amfani da Android. Ina amfani da Android.

Wanne irin miya ka ke fin so? Gaskiya ina jin daɗin miyan tumatir. Na fi jin daɗin miyar tumatir idan ba ma idan aka soya ta da soyu. Ina dangwala miyar tumatir da biredi. Ina jin daɗin amfani da miyar tumatir. Zahiri nafi jin daɗin amfani da miyar tumatir.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan da na fiyi a waje, na fiyin football ina son bu wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai. Wasan ƙwallon ƙafa tana sa ni nishaɗi sosai. Ina jin daɗin yanda nake buga wasan ƙwallon ƙafa a waje. Wasan ƙwallon ƙafa tabbas tana da daɗi. Ina buga wasan ƙwallon ƙafa.

Dangantakar mu dam dambe da yaya dangantaka take tsakanin ka da abokan aiki? Dangantaka na tsakani na da abokan aiki dangantaka ce mai kyau. Muna zamana ne kamar family a gudun aiki muna da, muna da kyakkyawar alaƙa tsakanina da abokan aikina. Muna da dangantaka mai kyau muna gina dangantaka mai kyau tsakanin da abokan aiki.

Wanne gidan abinci kake fin so? Na fi son gidan abincin da ake yin jollof food. Ina son abincin jollof. Ina son gidan abinci da ake jollof food. Na fi son gidan jollof food. Ina son jollof food dan haka. Na fi zuwa gidan abincin da ake jollof food. Ina son rice jollof. Ina son gidan abinci da ake jollof food.

Kana musafaha da mutane? Eh, muna musabaha da mutane gaskiya musamman idan na fita duk wanda muka haɗu da shi abokai mu na sayawa mugaisa musabaha nakan tsaya mugaisa musabaha da abokai da yan uwa. Eh tabbas muna musabaha sosai da mutane. Ina yin musabaha da mutane tallali.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Don na yi amfani da maganin sauro, ya kasance sauran basa mutuwa. Sabida haka sai na tanaji net. Ina amfani da net na sauro domin magance kai na ga matsalar cizon sauro. Na kan yi amfani da net roba domin in magance matsalar sauro. Ina amfani da net domin in kare kaina daga sauro.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki? Nakan samu hutu ne lokacin da nake so zanci abinci. Nakan ware lokacin cin abinci ne don huta a wannan lokaci. Nakan huta ne a gurin aiki lokacin cin abinci. Nakan ware wannan lokacin in huta lokacin cin abinci a lokacin nake hutawa a gurin aiki.

Wanne irin jaka kake kai? Wanne irin jaka? Ina yin amfani da site bag. Ina son site bag. Ina yin amfani da site bag sosai. A kan kowane lokaci na kan yi amfani da site bag ne. Na kan yi amfani da site bag. A kowane lokaci ina son site bag ko bag, school bag. Ina yin amfani da site bag.

Yaya kake kammala aiki akan lokaci? Nakan tsara makai na lokacin daran gama aiki na ne akan lokaci. Nakan tsara lokacin gama aiki, nakan tsara lokaci, lokaci, lokacin daran aiki nakan tsara su. Nakan tsaya wa in tsara aiki lokacin daranyi aiki. In tsara lokaci don in kammala aiki na akan lokaci.

Da yaushe kake zuwa kasuwa? Nakan je kasuwa ne a sanda nake buƙatan kayan, kayayyaki na sun ƙare. Nakanje kasuwa domin siyayyan sababbi, idan kayayyaki ne sun ƙare. Nakan yanke lokacin da zan je kasuwa musamman idan kayayyaki na sun ƙare, kayayyakin da nake saidawa. Nakan je kasuwa ne idan kayayyakin da nake buƙata sun ƙare.

Wane launi idanuna suke? Launin ido na sune baƙi. Launin ido na baƙaƙe ne. Launin idona baƙi. Launin idona baƙi. Launin idanuna, launin idanuna baƙaƙe ne. Launin idona baƙi ne. Launin idona baƙi suke.

Kana fin son tufafin auduga ko siliki? Gaskiya na fi son tufafin auduga. Sanye tufafin auduga suna da matuƙar daɗi a jiki. Don haka na fi amfani da sanya tufafin auduga. Ina son sanya tufafin auduga suna da kyau da gwanin ban sha'awa. Tufafin auduga suna da kyau. Ina amfani da tufafin auduga ne.

Kana jin tsoron gwari? Kana jin tsoron gwari? Eh, ina jin tsoron gwari musamman gwarukan da suke cutarwa. Nakan ji tsoron gwarukan da suke cutarwa gaskiya. Da abin da ya cutar da ni, nakan ji tsoron shi. Ina jin tsoron gwari gaskiya. Nakan ji tsoron gwari. Bana harkan gwari gaskiya. Ina jin tsoron gwari.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukanane ta hanyar suna so ayyukana su tafi da inda shirya ayyukana tun kafin lokacin dare ƙure. Ina shirya lokacin ayyukana ne da wuri. Ina shirya ayyukana ne da wuri. Ina shirya ayyukana da wuri. Ina shirya ayyukana ne da wuri.

Yaya kake jin hayaniya? Hayaniya babu daɗi ba. Ina son, bana son jin hayaniya gaskiya. Hayaniya ba ta da daɗi. Bana son jin hayaniya gaskiya. Yaya kake jin hayaniya? Hayaniya, wane kalan hayaniya ma? Bana son jin hayaniya gaskiya. Ina jin hayaniya yanayi mara daɗi. Bana son hayaniya.

Wani launi bangon gidan ku yake da Sun kasance kaloli masu haske. Muna amfani da kaloli farare. Muna amfani da kala masu haske. Mun fi amfani da kaloli masu haske ɗin. Gaba ɗaya kalolin sun kasance masu haske. Muna amfani da kwallo masu haske ne.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutu. Ina ne a wajajen da suke da matuƙar ƙayatarwa, wuraren da suke da matuƙar birgewa. Nakan zuwa can in ziyartar da hutuna a wajajen.

Wanne shago kake fi zuwa? Na fi zuwa, wanne shago kake fi zuwa? Ina yawan zuwa shagona. Na fi kasantuwa a shagona a kowane lokaci. Ina jin daɗin zama a shagona. Na fi jin daɗin zama a shagona a kowane lokaci. Ina kasantuwa ne a cikin shagona.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Kafin na kwana da yamma, na kan je ball in motsa jiki. Ina son in motsa jiki kafin in kwanta. A kowane lokaci nikan motsa jiki kafin na kwana. Ina jin daɗin yadda na ke motsa jikina sosai kafin na kwana. Na kan motsa jiki ne kafin na kwana.

Menene lambar ku mai albarka? Lamba mai albarka, lamba ina son lamba bakwai. Gaskiya ni lambar da ta fi burge ni ce lamba seven. Ina son lamba seven sosai. Lamba, lambar da na fi so lamba sabin. Ina son lamba sabin sosai. Lamba sabin gaskiya. Ina son lamba bakwai. Na fi son lamba bakwai.

Wa yake kakkafa maka baya? 'Yan uwana. Famili na ina kakkafa mun baya. Famili na, ina finzuwa wajen famili na suna kakkafa mun baya gaskiya. Suna ƙarfafa mun gwiwa. Ƙar famili na gaskiya su suka fi karfafa mun baya gaskiya. Yan uwana su suka fi karfafa min baya. Yan uwana su suka.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet ne a kowane lokaci, gaskiya data na a kowane lokaci a buɗe take. Gaskiya baran iya ƙirga wa ba, a kowane lokaci intanet dina a buɗe yake. Bana kashe intanet intanet dina a kowane lokaci. Intanet dina a buɗe yake. Intanet dina yana buɗe ne a kowane lokaci.

Yaya dangantakarku take da shugaban aiki? Dangantakar mu da shugaban aiki dangartaka ce mai kyau sosai gaskiya. Ina jin daɗin yadda muke dangantakar mu da abokan aiki na dangartaka ce mai kyau, tsakanina da abokan aiki gaskiya. Na ji daɗin yadda nake dangartaka nq sosai da abokan aiki. Muna da dangantaka mai kyau sosai.

Kana ƙetara ƙafafu lokacin zama? Eh tabbas lokacin zama nakan lanƙwashe ƙafafuwa na. Nakan lanƙwashe ƙafafuwa na lokacin zama gaskiya. Eh ina lanƙwashe ƙafafuwa na lokacin zama idan zaka zauna yanada kyau mutum ace Ka lanƙwashe ƙafafu na da kyau. Eh ina lanƙwashe ƙafafuwa na a lokacin zama ina lanƙwashe ƙafafu.

Cin abinci da citta ya danganta ga yanayin abincin. Idan abincin ya zo da citta, na kan ci. Ina cin abinci kowane nau'i ne. Ina son canje-canje ga nau'in abinci kala-da-kala. Saboda haka idan ya zo abincin da citta, na kan ci. Ina cin abinci da citta. Abinci da citta yana da matuƙar daɗi. Eh, ina cin abinci da citta.

Ba na da WiFi a gida sai a waje amma in ina bukatan WiFi nakan fita waje. Na fi saka data a wayana. A kowane lokaci datan waya nake siya. Ba na amfani da WiFi, ina amfani ne da datan da nake siya. Gaskiya na fi amfani da datan da nake siya. Ba na da WiFi a gida. Ina siyan data ne. Ba na da WiFi a gida.

Wanne matashi kake amfani da su? Ina amfani da matashi ne wanda suke da laushi sosai. Wasu lokutan ina amfani da matashi ne soson auduga. Ina amfani da matashin da ke da laushi sosai wanda yake da matashin auduga. Na fi amfani da matashi matashin auduga. Ina amfani da matashin auduga.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, nakanyi amfani da kunnen waya sosai. Amfani da kunne waya na taimaka min. Ɓangaren amfani da waya na yau da kullum. Ina son amfani da kunnen waya. Eh, ina amfani da kunnen waya. Ina amfani da kunnen waya. Amfani da kunne waya yana taimaka min yau da kullum. Ina amfani da kunnen waya.

Kana zuwa, kana zuwa aiki lokacin, lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Ina tahowa wurin aiki tun kafin lokaci ya cika ya kasance lokacin daran zo, na iso akan lokaci. Ina tahowa tun kan lokacin aiki na ya kasance ina zuwa aiki akan lokaci.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Idan ina aiki, haka yana bani ƙwarin gwiwa ta hanyar yin aiki tuƙuru. Idan ina aiki da sauri, hakan yana ƙara min ƙarin gwiwa don inyi inga na kammala shi. Haka yakan ƙara min ƙwarin gwiwa in iya ingana a kammala aikin akan lokaci.

Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? A'a, ba na riƙe riga a aljihu na saboda rigar baya ta shiga cikin aljihun da nake amfani da shi ba. Saboda ba na amfani da aljihu mai girma nakan saka riga ne a inda ya kamata ko na riƙe a hannuna.

Yaushe kake farkawa kullum? A kullum nakan farka ne da misalin ƙarfe tara na safe. Nakan tashi bacci ne misalin ƙarfe tara na safe. Sakamakon bana samun yin bacci da wuri, sabida haka nakan daɗe ban tashi ba. Nakan kai ƙarfe tara na safe ban tashi bacci ba. Nakan tashi kullum ƙarfe tara na safe.

Kana cin salati? Eh, nakan ci salati sosai a cikin abinci saboda salati yana ƙara min jin daɗin abinci idan ina cin abinci. Eh, ina cin salati sosai. Wani lokacin ma nakan kwaɗa shi da ƙuli da mai incin da tumatir. Ina cin salati ko da haka nan ba abinci ba. Ina son salati sosai.

Yaya kake kawowa a gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Nakan kawo wa gidanmu da yawa ne. Ina kawo wa gidanmu da yawa. Ina so in kawo wa gidanmu abubuwa masu yawan gaske. Nakan kawo abubuwa da yawa.

Kana tauna goro? A'a bana tauna goro da yake mu nan inda muke tsofaffi ne suke yawan tauna goro saboda goro yana lalata koda shi yasa bana tauna goro. Tsofaffi ne suke yawan tauna shi. Oh nagode. Bana tauna goro ni bana tauna goro.

Wani kayan marmari kake fin so? Ina son kayan marmari kamar su ayaba, lemu, kankana. Ina son irin waɗannan dabino. Ina cin dabino, lemu, kankana, aful, gwanda. Beji ina cin wa'inan abubuwan sosai.

Menene kayan cikiciki daka kefin so? Menene kayan cikiciki daga kefin so? Kayan cikiciki da ne kefin so ina son kayan cikiciki sosai duka ina son kayayyakin cikiciki ina son kayan cikiciki duka dukansu ina son su kayan ciki ina son su.

Nawa madubi kuke da su? Muna da madubi a kowane ɗakin da muke amfani da shi akwai madubi. Sannan muna da madubi a bayan gida, muna da madubi a banɗaki. Muna da madubi da yawa a duk ɗakunan da muke amfani da shi. Saboda ina yawan san duba fuska na a kowane lokaci. Don haka muke yawan amfani da madubi.

Wane irin kayan ɗaki kake finso? Kayan ɗakin da na fi so ina son kayakin ɗaki kamar irin su TV, rediyo, spika, telebijin. Ina son kayakin ɗaki, kujeru, sif, wardrob. Ina amfani da kayan ɗaki sosai.

Eh, ina kunna Bluetooth kullum saboda ina ture-ture ta Bluetooth. Nakan tura waƙoƙi, bidiyoyi, nakan tura photos, musics. Dik ina turawa ta music ta Bluetooth ne, nakan buɗe Bluetooth. Ina domin amfanin ture-ture da nake yi ta wata wayan, na kan yi amfani da Bluetooth.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? A wata muna ba da kuɗin wutar lantarki, muna biyan dubu bakwai ne a ko wane wata saboda ina da amfani da abubuwan da suke jan wuta sosai da yawa. A rana sai yasa nake amfani da, muke biyan kuɗi masu yawa na amfani da wutar lantarki.

Me kake yi da ragowar abinci? Ina amfani da ragowar abinci ne ta hanyar ba wa kajina da yake ina kiwon kaji. Ina kiwon dabbobi, na kan ba dabbobina ragowar abinci yana ci sabida gudun kar in yi asarar shi. A gwanja ba sai na kai bola ba. Na kan ba wa kajina su ci ko dai sauran dabbobina.

Kana sanya safa kullum? Eh, kullum ƙafafuwana nakan sanya mata safa musamman wannan lokaci na sanyi da muke ciki. Saboda wurin fashewar ƙafa nakan yi amfani da safa domin sama wa ƙafana tsaro na ɗumi. Ina son ƙafana ta kasance a kowane lokaci cikin ɗumi da kulawa. Ina kula da ƙafafuwana sosai saboda haka nakan sa mata safa kullum.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, nakan yi refreshing ɗin waya na kullum. Nakan shiga in yi ƙwari ta daga ƙwayar cuta saboda ina kula da waya na sosai. Bana son abin da zai same ta. Ban cika san matsaloli da suke fuskantar wayoyi ba, nakan sa abubuwan da suke kare waya na daga cututtukan virus nakan kare waya na.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, ina sa waya na tana, tana daidaita haske da kanta. Ina sa ta auto domin ta dinga daidaita haske akai, akai musamman idan na shiga rana za ta ƙaru, idan na shiga inuwa za ta ƙaru, idan na shiga, za ta rage. Idan na shiga rana sai ta ƙaru, idan na shiga inuwa sai ta rage.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ni kan ƙidaya kayayyaki na sau goma ko sau ashirin. Nakan tsaya ina ƙidaya sau goma ko sau ashirin akai-akai. Nakan yi ƙidaya sosai. Ina son yin ƙidaya kayayyaki na saboda ina son kayayyaki na ina ba su kulawa kada su ɓace.

Kana sanya hula? Eh! Ina sanya hula saboda in rufe kai na. Musamman lokacin rana na kan yi amfani da hula da safe ko ba. Saboda bana son rana ina yin amfani da hula kala kala. Musamman ya danganta ga kayan da na sanya. In na sa kayan da taske kyau da hula, eh ina sanya hula. Ina so in sanya hula.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Matashin wuya yana da matukar daɗi sabida dama bana iya kwanciya in ban sa matashin wuya ba. Ina yin amfani da matashin wuya a kullum idan zan kwanta ko zan jingina ko inaso ne ina jingina ina yin amfani da matashin wuya.

Kana da sa hannu a saƙon ni? Eh, ina da sa hannu a saƙonni sosai. Musamman saƙonnin da suka shafe ni, nakan sa hannu a saƙonni. Ina son ina sa, sa hannu a saƙonni musamman a saƙonnin da suka shafe ni. Ina sa hannu sosai a saƙonni. Eh, ina sa hannu a saƙonni.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Nakan ziyarci asibiti don a duba lafiya na in tabbatar ina cikin ƙoshin lafiya, sannan na kan yi amfani da magungunan ƙara lafiya. Don ƙara lafiya sosai, na kan yi amfani da maganin ƙara lafiyar jiki.